A gaskiya dai to, wane ƴaƴan itace nafi so? Gaskiya nafi son ƴaƴan itacen inabi. Kodan babu komai, inabi yana da matuƙar mahimmanci kuma yana da daɗi a baki. Sannan kuma yana da matuƙar mahimmanci wurin lafiyar mutum. Musamman ma idan mutum yana cin shi da sassafe kamar yadda magabata suka gaya mana, yana ƙara wa mutum kaifin basira da hazaƙa da kuma yanayin tafiyar da al'amura zai zamana yana yinsa cikin sauri. Ma'ana yana, yana sa ƙwaƙwalwa tana harbawa yadda ya kamata. Wannan shine dangane da idan akayi maganan, a, inabi kenan. Ko ba komai, shi inabi yana da matuƙar mahimmanci a cikin rayuwar ɗan adam. Sa'annan kuma idan yana yawan cin sa a ko da yaushe, lokuta bayan lokuta, lokuta bayan lokuta kamar yadda nayi magana da safe ɗin nan da kuma maraice to yana basa hazaƙa kuma ya kyautata masa ingancin jikinsa da lafiyarsa ta yadda zai tafiyar da abubuwa sai dadda ya kamata. Wannan a taƙaice kenan dangane da shi itacen da nafi so kenan, itacen inabi. Wannan wanda turawa suke kiransa da suna grapes. Wannan to shine ake magana in ana maganar inabi. Sa'annan baccin haka, inabi itace ne wanda ba kasafai ake samunsa ba a sassan ɓangaren Hausawa. Sai dai idan mutum yana tafi a sashen ƙasar Larabawa nan aka fi samun wannan itacen. Saboda yana da matuƙar, eh, tsada. Sa'annan kuma yanayin inda yafi tasowa ya ginu yadda kamata har ya kai yadda za'a iya amfani da shi. Bai iya gudana a ƙasar mu ta Afirka ko arewacin ƙasar Afirka gaba ki ɗaya. Shi yasa sai a ƙasashen Larabawa ake samun wannan inabiɗin. Shi itace ne mai matuƙar mahimmanci a cikin rayuwar ɗan adam kuma yana ƙarawa mutum alfanu da dama a cikin rayuwarsa. Wannan shine magana mafi inganci da tabbaci dangane da itacen inabi. Wannan shine bayani na a taƙaice kenan dangane da hakaɗin.

Kwarai da gaske kam. Ina kunna sanarwar apps, ma'ana da ake kiransa da Hausa sanarwa ta kimiyya, wanda ina kunna sa kuma ina ji duk bayanan da ake-ko kuma aka sanar domin jama'a su amfana tattare da shi. Kuma ko ba komai a shigo sanarwar wurin, am, sanarwar wurin app ɗin yana da matuƙar muhimmanci domin mutum zai ji bayani yadda ya kamata kuma zai ji, eh, ingantaccen bayani wanda zai nuna masa yadda zai tafiyar da abubuwansa yadda ya kamata. Watakila shi bai fahimta abubuwan game da ake magana ba na kanun labaran da ake so a ba sa ko kuma tattaunawa da aka yi domin wani alfanu ga al'umma gabaɗaya. To idan mutum ya bibiye wannan, ya yi abun da ya kamata, to sai mutum ya rinƙa sauraro domin ya amfanar da shi kuma shi ma karan kansa ya amfanar da al'umma gabaki ɗaya. To yana da matuƙar muhimmanci yin haka ɗin. Am, ban da haka kuma sanarwarsa yana ƙara taimakawa mutum yayi, ya bi hanyar da ya kamata ya dace, ya dace da shi domin ya, ya ga ya amfanu kuma ya amfanar da sauran al'umma gabaki ɗaya. To dai wannan shine a taƙaice dangane da, game da sanarwa ta app da ake kira wanda ake nufi da Hausa sanarwa ta kimiyya wanda take ƙarasa mutum ya san me ke gudana kuma ya san inda ya dosa, ya san kuma me yasa a gaba a cikin rayuwarsa da kuma yadda zai tafiyar da al'amuransa wurin amfanin suran al'umma gabaɗaya. Wannan yana da matuƙar muhimmanci kuma in aka ba da kulawa nan wurin ana samu a kai ga ganci da duk abin da ake so a, a samu a ciki. Wannan shine a taƙaice dangane da sanarwa ta app da ake kira wanda kimiyya yake samar da haka ɗin kuma yake sa mutum ya samu abin da yake so cikin sauƙi, ya ji dukkanin kanun labaran da ya kamata ya ji domin ya aiwatar da abun da ya kamata ya aiwatar a kan lokaci. Wannan shine a taƙaice dangane da wannan irin sanarwa ta kimiyya. Allah samu dace gabaki ɗaya.

Tabbas kam wayana tana daidaita haskenta da kanta yadda ya kamata. Domin ko ba komai, idan na samu daidaituwan wannan haske, nakan haska duk inda nake so in haska kuma in samar da abun da nake so in samar a kan lokaci ba tare da an samu jinkiri ba ko kuma rashin akasin samun da abun da ake so a samu a kan lokaci. Yana da matuƙar muhimmanci yayin da wayana ta daidaitu haskenta kuma yakan ƙara ya bunƙasa kuma ya tafiyar mun da dukkanin abubuwana a yadda nake so. Musamman idan na daidaita sa wurin ɗaukan hoto ko kuma idan ina son in tabbatar da cewa na ga duk abun da ya dace a kan lokaci sannan kuma in tafiyar da shi tare da cikin kaifin basira da hazaƙa, ta yadda zai samar mun abun da nake bukata a yanayin kuma da nake so ya kasance. Dan haka nake sa shi a yadda ya dace, saitin da haskensa da kanta za ta rinƙa jujjuya wa ta sai ta min shi yadda ya kamata. Wannan shine dangane da daidaituwa na haske da wayata take yi da kanta. Domin kam yana da matuƙar muhimmanci wurin tabbatuwar daidaituwarta domin ta samar mun abun da nake bukata. Wannan shine dangane da maganar daidaituwan haske ta wayana da take yi da kanta. Wanda ina jin daɗin haka ɗin kuma ko ba komai ina samun abun da nake so in samu a kan lokaci kuma ba tare da wani tashin-tashina ba ko kuma rashin jin daɗi na sauyin yanayi daga kuma yadda take tafiyar da al'amuranta wurin ta ga ta bani haske yadda ya kamata. Wannan shine dangane da haka ɗin kuma yana da matuƙar muhimmanci wurin daidaituwan ta ɗin domin mutum ya samar da wannan abun da yake so ya samar wanda ba tare da ya samu wani jinkiri ba ko kuma rashin alfanu ga abun da yake tafiyarwa a wannan lokuta. Wanda yana da matuƙar muhimmanci mutum ya tabbata haskensa ɗin yana basa abun da yake so kuma a kan daidai abun da yake gudanarwa kuma yana yi masa abun da yake so domin kwanciyar hankalinsa da nasarar al'umma gaba ke ɗaya. Wannan shine dangane da daidaituwan haske da take yi kuma nake jin daɗi.

Tabbas, ni ko nake yin harsashi lokacin barci. Domin harsashi lokacin barci yana da matuƙar muhimmanci. Ko ba komai, za ka daidaita dukkanin al'amuranka kuma ka tafiyar da su a bisa ƙa'ida ta gudanar da kake-- gudanarwa da kake yi a cikin rayuwarka. Dan haka yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da alfanu sosai, sosai da sosai a cikin rayuwa. Domin duk wanda baya harsashi a lokutan da ya kamata ya yi harsashi na tafiyar da al'amuransa na cikin rayuwa, mutum yana cikin matuƙar, matuƙar asara. Don haka harsashi yana da matuƙar muhimmanci ba kaɗai lokacin barci ba, har da ma sauran lokuta na cikin rayuwar mutum wanda yake gudanar da al'amuransa na, na yau da kullum. Kamar kana tun daga safiya har ya zuwa yammaci. Idan mutum ya tsara al'amuransa yadda ya dace, zai dunƙa tafiyar da su ɗaya bayan ɗaya, lokuta bayan lokuta, yana kintata ya, ya zai kuma gudanar da al'amuran ba tare da an samu wani jinkiri ko kuma rashin jituwa ga abun da yake so ya gudanar ba. Wanda zai iya sa ya yi rashi ko kuma ya haifar masa ɗa mara ido. Wannan to yana da matuƙar masu-- muhimmanci a cikin rayuwar mutum. Yin haka ɗin mutum yana yinƙa harsashin abun da yake so ya cimma ko kuma ya tabbaci a cikin abun da yake gudanarwa a cikin rayuwarsa. Ba ma wai haka kaɗai ba, shi harsashi lokacin barci yana da-- yana inganta lafiyar mutum. Kana tun daga mutum lokacin da ya tsara yake so ya yi barci da kuma yanayin yadda yake so ya yi barci ɗin. Domin shi karan kansa yin barci ɗin yana da yanayinsa da ake bukata da kuma sauyin da wani lokacin mutum yake samu a yayin da yake barci. To idan mutum ya yi harsashinsa yadda ya kamata da kuma yadda yake so ya gudanar, gudanar da hutawarsa na, na wani ɗan lokaci, mutum sai ya yi harsashi a lokacin da ya dace da kuma lokutan da zai aza game da yin wannan, eh, barci nasa na lokutan da ya ɗiba, da ya ga ya kamata a ci ya kai wannan lokutan kafin ya farka idan ya yi barci. To wannan shine gaskiya dangane da harsashi na yin barci. Domin yana da matuƙar, matuƙar muhimmanci yana inganta lafiyar mutum kuma ko ba komai, za kaji ya sassaita maka ƙwaƙwalwarka, za ka tashi ka ji ta saka yau ba tare da wani damuwa ba ko kuma jin nauyi a tattara da ita. Sai kaji ka tashi kana jin kuzari kuma kana tafiyar da al'amurarka a cikin rayuwarka yadda ya kamata. Sabida yana da haka ɗin yana da matuƙar muhimmanci kuma yana inganta lafiya a yanayin da aka halitta ɗan adam. Domin ya rinƙa tafiyar da rayuwarsa na yau da kullum. Harsashi kam shi ne, ah, mai muhimmanci a musamman lokacin barci da aka yi magana. Domin idan mutum baya yin harsashi yanayin da zai tsince kansa, ba zai haifar masa ɗa mara ido ba kuma zai yi dana sani a cikin yanayin da ya tsince kansa. To yana da matuƙar muhimmanci yin harsashi musamman lokacin barci gaskiya. Wannan shi ne dangane da taƙaitaccen bayani dangane da yin harsashi lokacin barci wanda yake da matuƙar muhimmanci a cikin rayuwar ɗan adam a ce yana gudanar da shi yadda ya kamata. Wannan shi ne dangane da haka ɗin.

Taɓɗijan, masu iya magana sukance, babbar magana an jawo aiki. Ito, dangane da me nake ci gurin aiki, gaskiya abubuwan da nake ci sukan sauya a lokuta ta daban-daban. Domin wani lokut-lokac-lokutan ya danganta da yanayin da mutum ya tsince kansa, da kuma me yake tunanin ci a wannan lokacin, sai yake ƙoƙarin samun sa, ko ya gaya cimma gaci game da abun da yake buƙata. To a gaskiya a gurin aiki, abun da na fi ci ɗin gaskiya a sau tari a lokuta da dama, na fi cin kayan soye-soye, wanda da turanci ake kiransa, snacks, ma'ana soye-soye na fulawa kenan. Wanda shi ne mafi sauƙi, ga mutum ya samu. Domin idan ya same sa, ya samu abun da ake turawa suke kiransa da suna drink, ma'ana kayan shaye-shaye wanda ze sha, ya ji ya kai ma gaci ga ƙishin ruwan sa ya kashe sa. Musamman, idan mutum yana cin abubuwan da ya danganci wa'inan kayan ciye-ciye na soye-soye da ne magana na fulawa a taƙaice. Wanda da turanci kenan ake kiransa fulawa, amma a Hausanci ana kiransa da suna, eh, hodar da aka sauya ta, ta yin soye-soye. To wannan shi ne magana, dangane da me nake ci a gurin aikina. Amma kuma a wani lokutan, nakan canza domin yanayi ke sauyawa, mutum sai ya canza abun da yake buƙata. Baccin haka kuma, baccin yanayi kuma yanayin ingancin lafiyar mutum, shi ma yana taimakawa yaji abun da yake buƙata yake so ya ci a wannan daidai lokacin. Domin idan mutum bai da abun da ake kira, eh, linzamin harshe, ma'ana a turanci appetite kenan, za ka ga mutum bai buƙatar ya ci, eh, abun da ya saba ci a wannan lokutan. Sai ka ji bakin sa yana nuna masa wani ɗanɗano na musamman, can daban wanda ya kamata ya je ya ƙoƙarin samun haka ɗin a gare sa. Domin ya tafiyar da ma, ransa abun da yake buƙata a daidai wannan lokacin, a samu sauyi a cikin karan harshensa, gurin tafiyar da ɗanɗano da kuma kwanciyar rai a daidai wannan lokaci. To gaskiya yana da matuƙar, matuƙar mahimmanci, yanayi da kuma yanayin da mutum ya tsince kansa, shi ke nuna me ya dace a gare sa a wan-a wannan lokacin ya samu. Wannan shi ne magana, gaskiya wadda take mafi a'ala, ma'ana wadda take da babbar, eh, dubiya da kuma alfanu dangane da, wurin aiki me mutum ke ci, ko kuma me mutum ke gudanar da shi a duk wa'inan lokuta gaskiya. Wannan shi ne, ah, dangane da haka ɗin. Kuma ban jin cewa akwai wanda zai iya ƙetarewa, game da abun da na faɗa dangane da haka ɗin, wan-wanda akan samu haka ɗin, wanda shi ne mafi rinjaye gaskiya a dukkanin gurin mutane, gurin tafiyar da me suke ci a gurin ayyukansu. Wannan shi ne gaskiya zance mafi a'ala, kuma mafi inganci dangane da haka ɗin. Da fatan Allah ya bamu dacewa cikin dukkanin abun da muke tafiyar wa. Wannan shi ne magana akan me nake ci a gurin aiki.

To a gaskiyar magana, dangane da irin tsintsiyar da nake amfani da shi, na fi amfani da tsintsiyar da ake kiranta da suna tsintsiyar kwakwa. Domin muna da tsintsiya kala biyu, muna da tsintsiyar kwakwa kuma muna da tsintsiya ta laushi wanda bahaushe yake amfani da shi a lokota, lokuta domin tsaftace gidansa da kuma mahallinsa da duk inda ya dace a sassan kewaye da shi da yake gudanar da al'amuransa na ci-- na yau da kullum, na cikin gida kuma da na waje. To a gaskiya kam na fi amfani da tsintsiyar kwakwa domin ita ce ta fi ƙarfi, baccin ƙarfi kuma ta fi daɗi wurin share-share ga guri mai tsandauri da guri matsakaici da kuma guri wanda bai da wa'innan, eh, tarjiya wurin tafiyar da tsaftace shi. Wannan shi ne dangane da tsintsiyar da nake amfani da shi. Haka nan bayan wannan taƙaicecen bayani, ita tsintsiyar kwakwa tana da matuƙar, eh, mahimmanci musamman wurin ajiya. Ba za ta yi saurin lalla-lallacewa ba kamar yadda tsintsiyar laushi take zazzagewa. Sa'annan idan ta tsufa ma kana sharewa kuma tana ƙara maidan maka da aiki baya. Tana zubar maka da datti na da yanda yake tattara da ita a jikinta. Don haka shine yake da ma-matuƙar mahimmanci idan mutum yana da tsintsiyar kwakwa. Yana da matuƙar mahimmanci bisa tsintsiyar laushi. Tsintsiyar laushi ta kan yi amfani ne lokacin da take sabuntakan ta, ma'ana take sabon-- take sabunta lokacin da aka siyo ta. Amma ko tsintsiyar kwakwa, ita ko, ko da ta tsufa tana tafiyar maka da ayyukanka kamar yadda ta saba lokacin da take sabuntan ta. Don haka nake ganin tsintsiyar kwakwa ita ta fi mahimmanci. Bayan haka, dangane da maganan share-sharen cikin, cikin gida da kuma cikin muhalli inda mutum yake kwana, tsintsiyar kwakwa ita ta fi daɗin shara musamman ga inda mutum yake da shinfiɗa wanda yake da kauri. A zamanance wanda ake kiransa da suna kafet. To yana da matuƙar mahimmanci idan mutum yana amfani da tsintsiyar kwakwa domin ya gaya gusar da dukkanin datti da ke tattare da kan wannan, eh, shinfiɗa mai kauri wanda mutum yake ƙoƙarin ya gusar da datti a kansa. Shi ne ya fi sauƙi gurin gusar da irin wa'innan dukkanin datti da ke gudana a wa'innan ababe da kuma kewaye da inda yake zama da dukkanin wurin gurin da muƙin-- mutum yake gudanar da ayyukansa na yau da kullum a taƙaice. Yana da matuƙar mahimmanci haka ɗin ƙwarai da gaske. Don haka shi ya sa nake zaɓan abun da na ga shi ne mafi ala kuma zai taimaka mun gurin gudanar da dukkanin al'amurana cikin sauƙi. Shi ne na dalilin da ya sa na zaɓa tsintsiyar kwakwa domin ita ta fi inganci, ta fi sauƙi kuma ta fi tafiyar da mutum, eh, daidai inda yake so ya tafiyar da abunsa kuma a cikin yanayi mai daɗi ba tare da ya sa wa kansa jidali ba ko wani sauye-sauye cikin al'amuransa a lokacin da yake gudanar da ayyukansa cikin gida. Wannan shi ne magana na tabbaci kuma wanda yake da inganci dangane da hakaɗin na amfani da tsintsiyar kwakwa da nake magana wanda shi ne irin tsintsiyar da na fi amfani da shi. Wannan shi ne a taƙaice gaskiya.

A gaskiyar magana, na fi amfani da fanka fiye da abun da Turawa suke kiransa da suna AC. Domin gaskiya fanka ita ta fi daɗi ga yanayin sauyi na, yanayi da mutum ya tunbi ya tsintikansa a halin zafi ko kuma rashin zafi. Domin idan akwai sauyi mai tsanani musamman a lokacin zafi, za ka ga kana buƙatan ka zauna a cikin ƙarƙashin fanka wacce take, take da gudu matuƙa. Sa'annan kuma za ka iya rage ta a daidai yanayin da kake so ka sata kuma ba tare da ta ba ka matsala ba a cikin lafiyanka ko kuma yanayin ka da kake iya sauyawa donganeda abun da shi rashin lafiyar zai iya haifar da shi. Amma kam idan kai maganan AC, to a gaskiya AC yana da haɗari matuƙa ƙwarai, musamman idan mutum ya cika amfani da shi. Shi ya sa mafi sau tari da yawa ba kowa za ka ga yana amfani da shi ba, ko da kuwa yana da shi a cikin gidansa ko kuma an sa masa ba tare da ya yi amfani da shi a kowane lokuta ba. Amma to a gaskiya, gaskiyar magana mafi rinjayen al'umma da kuma abun da suka fi ƙauna suka fi so, ni ma kuma na bi layi a kansa shine amfani da fanka. Domin fanka yana da matuƙar muhimmanci kuma mutum yana iya daidaita sa a yadda yake so ya kasance ba tare da ya basa wani sauyi wanda zai iya cutar da shi ba a harkokinsa ko kuma lafiyarsa ko kuma, eh, abubuwan da yake gudanarwa a daidai wannan lokacin wanda zai iya haifar masa da ɗa mara ido. Wannan shine gaskiya maganan yin amfani da fanka ko kuma AC da ake magana. Gaskiya fanka ita ta fi, sannan kuma ita ta fi amfanar da dukkanin al'umma. Sa'annan bugu kuma da ƙari, fanka shine wanda mara ƙarfi zai iya siya, matsakaci zai iya siya, sa'annan kuma shi ma wanda yake da, eh, ƙarfin siyan duk abun da ya ga dama shi ma zai iya siyanta. Domin ita fanka kowane irin, eh, mutum yakan iya fansanta ba tare da ya yaji wani abu ba a ciki domin yana buƙatar ta matuƙa a cikin rayuwarsa. Ba kamar AC ba wanda sai ka kai, ma'ana sai ka, ka tura munzalinka ya iya harbawa na ƙarfin ajihunka shine za ka iya siyar wannan. To gaskiya amma fanka ba haka ba ne, sabanin haka ne. Ko da ba kai, ba ka kai tura ba ma'ana ka miƙe a yanayin ƙarfin aljihu za ka ga, za ka iya siyan fanka domin abu ne wanda yake da farashinsa ke sauyawa. Akwai daidai na wanda mutum bai da ƙarfi, akwai daidai na madaidaici aka kuma wanda mutum yake da ƙarfi ma'ana wanda aljihunsa ya ci tura kenan. Wannan shine maganan, eh, fanka a takaice kenan. Kuma wanda shine nike ganin a tabbaci da ga dukkanin kowane al'umma idan an tambaye sa wannan maganar ta fanka. Wannan shine gaskiya.

Babbar magana. Wane irin waya nake amfani da shi? A gaskiya to, wayar da nake amfani da ita waya ce, eh, wanda ake kiranta da turanci wayar Android. Ma'ana waya ce wadda take da sauƙin lamari, ta tafiyar da dukkanin al'amuranta kuma take da sauƙin gudanar da duk a abun da mutum ya kasance yake so ya gudanar. Sa'an nan waya ce wacce da wan-wanda yake matsakaici da kuma wanda yake da aljihunsa yaci tura duk zai sa zai iya siya, zai iya mallakarta. Wanda abubuwan ta kuma ko da ka kasance ba kai karatun can sosai ba, ma'ana ba ka da ilimi ta yadda za ka tafiyar da kimiyya, za ka ga, za ka iya amfani da ita ba tare da ka nemi taimakon wani ba. Ba kamar, ah, wayar da ake kiranta kamfanin iPhone ba wanda a turanci ake ce wa, eh, Apple Company. To a gaskiya irin wa'innan wayoyi in zaka ga mutum yana buƙatar sai yayi karatu sosai zai iya amfani da irin wa'innan hajar. Domin yana da matuƙar mahimmanci sosai, eh, mutum ya san yadda zai iya amfani da kimiyya wacce take mafi nauyi fiye da yadda mutum yake so ya amfani da shi a lokuta na gudanar da al'amuransa na yau da kullum. Don gane da haka shi ya sa na zaɓa waya wacce take mafi sauƙi gurin gudanar da harkoki na yau da kullum kuma takan taimakawa mutum ba tare da ya san me dukkanin abun da ta ƙunsa ba. Zai iya amfani da shi a kowane lokacin da yake so ya yi amfani da shi kuma da duk lokacin da ya ga ya dace masa ya yi amfani da wannan hajar. Don gane da haka shi ya sa na, nake buƙatar wannan waya wanda ake kiranta mai suna Android wanda asalin ita wayar na abun da bature ke kira model. Model din ta ya ƙunsa abun da ake kiransa Android, eh, Hot 20i. Shi ne nake amfani da ita ma'ana na kamfanin Infinix. To wannan ita ce wayar gaskiya ha-- ko in ce hajar da nake amfani da ita gurin guna-- gudanar da ayyukana da kuma tafiyar da al'amurana na yau da kullum. Ah, ta ƙaice ke nan a gaskiyar ma-magana. Wanda ita kuma kowa ya fi amfani kuma kowa ya fi buƙata a duk lokuta da mutum zai yi amfani da ita. Wannan shi ne a taƙaice don gane da haka ɗin.